Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Eh, gaskiya ingancin aiki abu ne wanda ya kamata a tabbatar da shi sosai, sai sa ni mutum ne mai son inga ingantaccen aiki ko kuma in yi aiki ingantacce ko a yi min aiki ingantacce. To ina tabbatar da ingancin aiki ne, yana bin bincike, ah inni kuma zan yi, na kan tsaya a, nayi abu yanda ya kasance ingantacce. Zan siyo kayayyaki masu inganci masu tsada masu kyau, su suke tabbatar da ah asake su a aiki yayi inganci sosai shi yasa ina sa kayyayaki masa inganci masu tsada. Sannan na tsaya na da sunaye ayyuka. Hakan ma yana tabbatar min da aiki ingantacce ne. Kuma anfi tabbatar ta ingantaccen aiki gurin siyan kayayyaki ingantattu na gari.

Gidajen rediyo na duniya da suke shirye-shirye cikin Hausa, ku faɗa game da sauraren su. Eh, gaskiya ne ina sauraron BBC Hausa. A gaskiyagidan rediyo gidan rediyo BBC Hausa shine nake sauraro sosai. Idan suna ba da labaran duniya a kullum da abin da yake faruwa, kuma ina sauraron labaran sosai sabida a in ji me ke faruwa a duniya kuma me ke tafiye, me ke faruwa.

Yaya sayan kaya yake a da kuma yaya yake a yanzu? Eh gaskiya siyan kaya a da da yanzu duk akwai banbanci sosai. Dalili kuwa saboda da idan kayayyaki suna da sauƙi sosai saboda rayuwa tana da sauƙi, duniyar na kwance, babu hayaniya. Amma yanzu ko a siyen kayayyaki ya zama abu na tashin hankali. Idan za ka je siyen kayayyaki ma yanzu sai ka yi shiri sosai. Dalili kuwa saboda in har ba ka shirya da kyau ba, kayi tanadi ba za ka je ka ga ka ƙasa siyan kayayyakin saboda kayayyaki sun yi tsada. Kamar a ƙasarmu nan dalilin tashin kayayyaki shine tun da aka cire tallafin man fetur a ƙasarmu kayayyaki suka yi tsada sosai. Abin da ka ke siya da naira ɗari yanzu sai ka zo ka ganshi ya koma ɗari biyar ko dubu ɗaya. Ya nunka saubiyar ko ya nunka sau goma don da akwai bambanci sosai yanzu.

Lokacin girbi, ku kwatanta yanda yake a yankin ku da farin cikin sa. Gaskiya lokacin a girki girbi sosai a gona yana da amfani sosai sabida yanda mutum zai yi wahala yayi amfani da, yayi sha wahalar noma, yai kula da noman da cire ciren ciyayi da kula da koren dabbobi da tsuntsaye sosai. Ka sa taki da sauransu a mutum. Dubba abin da yake yana yin haka ne sabida abin amfanin sa yayi kyau. Sai sa idan lokacin girbi yayi, mutum yake kasancewa cikin farin ciki sabida amfani ya riga yayi kyau kuma mutum yana so ya cire abunda da a zai yi amfani da shi sabida ya yi in siyarwa zai yi ko ma menene ya je yai amfani sannan a rumbunan ajiya kuma sai ka ga an girbi an je an zuba sa a rumbuna an ajiye shu shoshai sabida in wanda zaka ajiye ka ajiye a cikin rumbu, wanda zaka kai kasuwa kaje ka kai kasuwa.

Ku gaya mana game da ganyaye, ganyayen da ake amfani da su wajen magani. Eh, gaskiya ganyayen da ake amfani da su, ah, wajen magani, ah, haka da ƙwai, ah, ganyayyaki kaman zogale, ah, da kwai su zogale shi ana amfani da shi. Eh, shi yana, yana da, ah, amfani sosai a jiki sosai. Ah, sannan kuma shi idan ka ci shi a matsayin ganye, wasu cewa ma sukeyi yafi kaza. Ah, wanda ba su san sabida suna ganin amfaninsa yayi yawa sosai. Sannan da kwai ganyen tafasa wanda ake amfani da shi, shi ma ana amfani da shi. Da kwai sarama shi ma ana amfani da shi wurin, ah, tafasa. Eh, gaskiya sun-- ana amfani da su kuma suna magani sosai.

Ranar tsaftace muhalli, yaya take gudana a unguwarku? Gaskiya ranar tsaftace muhalli a unguwar mu rana wacce mutane suke a haɗe kai saboda a tsaftace muhalli a unguwa tayi kyau. Duk wani magudanar ruwa shima a zuwa a tsaftace shi a cire datti da komai da komai. A dalilin kuwa yanda yasa mutane muke haɗuwa a unguwarmu munada haɗin kai ba mai fita da safe makan tashi da sanyin safiya a zo a haɗu gaba ɗaya, mu samari matasa harda yara azo a tsaftace muhalli. A share unguwar, a share kwalbati magudanar ruwa, a haɗo wani bola da datti duk a kawar dasu domin kuwa tsaftace unguwar yanada kyau. Ana yin hakan ne gaba ɗaya zuwa ƙarfe goma da safe. Sannan kowa yaje ya fita ya fita neman kuɗinsa, ayi wanka a shirya kuma a fita.

Idan damuwa ta yi yawa ko kai, ko kai ya cika, wace dabara natsuwa kuke da ita? Eh gaskiya idan damuwa ta yi yawa, a tsakanin ga, ga Allah yanda muke yi mutum ya samu, in samu natsuwa. A shine, a nakan yi ƙoƙari ne na ga, nayi cirar abin da ya dame ni a zuciya na. A sannan kuma in wanda zan iya magancewa ne na magance shi, in kuma wanda zan yi addu'a ne ko na samu natsuwa, ko kuma wanda zan ƙaurace ma a abun ne wanda yake damunana sai nayi ƙoƙari na ƙaurace masa. Za sabi da kada na kasance cikin damuwa. Dan ina gudun damuwa, damuwa yana tayar mun da hankali sosai. Nakan sawa kaina natsuwa, wani lokaci na koma bayan gari na fita cikin mutane don in damuwa ta mun yawa. Ni na fi so na fita cikin mutane na je na kasance ni kaɗai.

Ku gaya mana yadda, ah kuma tsawon lokacin da kuke barci. Ah gaskiya ah yanda yanda tsawon lokacin da nake bacci kafin na kwanta na kanyi ah abubuwa na da dama. Ah, dukkan abunda zanyi nawa, na kammala shi musamman idan na zo kwanciya nakan ɗauki waya nai ta shige-shige na, nayi chatting da sauran dukkan abinda nasan zan yi. Sannan idan na kwanta, nakan yi bacci ne tsawon baccin awa shida sabida nakan kwanciya ƙarfe sha ɗaya ko sha biyu wani lokaci kuma in na kwanta ƙarfe sha biyu nakan tashi ƙarfe shida. Kaga nayi baccin awa shida kenan. A, to, shine yanda nake bacci.

Yaya jaddawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu gaskiya a yana da tsari. Jadawali ne mai tsari sosai saboda mu a jadawalin aikinmu ana so ka dinga zuwa aiki da wuri, da safe kada ka yi latti ka zo da wuri. Idan ka zo da wuri sannan ka yi dukkan abin da za a yi ka shirya kafin mutane su zo su fara yawa don gudanar da ayyuka a sallami. Kowa ba tare da an matsawa kowa ba saboda jadawalin aikinmu yana da kyau sosai. Za a barakwai, ba za a shiga lokacinka ba. Za a baka lokacin da zaka je kayi hutu, kaje kayi sallah ka ci abinci. Sannan kuma ba za ka tashi ba sai lokacin tashi ya yi. A wannan jaddawalin shi muke gudanar da shi a ko da yaushe.

Wane abinci yake sa kaji daɗi? Gaskiya abincin da nake ci na ji daɗi shine tuwon shinkafa da miyan wake. Shine kaɗai abincin da nake ci a na ji daɗi saboda shine na saba ci, don kuma ina cin sa ne saboda tun ina yaran ta shi nake ci. Iyayena shi suke min kuma nake cin sa nake jin daɗi. Indai kana so ka ko baƙunta naje kana so ka birge ni ka ba ni abincin da zan ci in ji daɗi, tuwon shinkafa ne da miyan wake.

Ku bamu labarin abincin ranar Sallah a gidanku. Eh gaskiya abincin ranar Sallah a gidan mu a-abinci ne wanda ake yinsa sosai. Ake natsuwa ayi shi domin mutane su ci, sabida ranan rana ne na musamman. Za a sa, za a siyo kayayyakin abincin da a ba a ma taɓa haɗashi ba sabida a yi shi yayi daɗi sosai kowa ya ci saboda ba iya ƴan gida bane kawai suke ci. Hadda baƙi ana kaiwa da maƙwabta a yan nrsa shiyasa a ke yin abincin sosai, yayi daɗi sosai domin a kai wa kowa ya ci, ya san ya albarka kuma yana yin daɗi sosai.

Waƙoƙin wasannin yara, ku rera wanda kuka tuna, kuma ku faɗa wasan ta eh, gaskiya waƙoƙin wasannin yara wanda zan iya rera da kwai wanda muke yin shi muke, ah, ah, jakuli ƙuli, jakuli ƙuli, mai gidana ya za-- ya kazo ka yi ma ni jakuli ƙuli. Eh, jakuli ƙuli, eh, jakuli ƙuli, mai gidana dawo ka yi ma ni jakuli ƙuli. Wannan waƙan itace muke rairata tun muna yara, kuma sannan waƙar ce muna wasa munajin daɗin rerata.

Ka fi son zama a kujera ko a tabarma? Gaskiya na fi son zama a kujera, saboda zama a tabarma kwata-kwata ba na jin daɗi sosai. Ba na jin daɗin zama a tabarma. Ina takura sosai saboda, ah idan na zauna a tabarma, ah zan iya niƙar da ƙafa ko na lamƙwasar da ƙafa. Sai inji gaba ɗaya na ki yin balance. Amma idan na zauna akan kujera, gadan baya na yakan daidaitu, ƙafafu na kuma sannen suna ƙasa. Hana fa jin daɗi.

Ku bayyana yadda ake ɗaukar hoto mai kyau. Gaskiya yanda ake ɗaukar hoto me kyau ana ɗaukan hoto me kyau wurin sa sutura me kyau, sannan kuma idan ka iya tsayuwa na yanda ake tsayuwa me kyau ka kalla me hoto ka sa natsuwa ka sa requiring se wanda ake yi wanda hotuna suna yin kyau idan aka yi hakan aka ɗauki hoto. Tabbas idan ka iya kuma mai hoton ya iya ɗaukan hoto, ah hoton yana yin kyau sosai.

Ku gaya mana game da hotuna da bidiyoyin biki. Eh gaskiya hotuna da bidiyon biki abubuwa ne wanda matuƙa suna da matuƙar kyau sosai. Sabida idan aka yi hotuna lokacin biki za ka ga mutane da dama wa'inda suka halarci biki. Za ka ga kowa an shiga hoto an ɗauka, ana kallon hotuna, kana ganin abokanka da suka zo suka taya ka a farin ciki sosai. Wani bidiyoyin ma za ka ringa kallon harda rawa da ake yi wa'inda suka halarci bikin sun zo suna taya ka murna harda rawa suna'a yi.

Ku gaya mana game da ƙetare ruwa da jirgin ruwa. Eh, gaskiya ƙetare ruwa da jirgin ruwa abune wanda yake da matuƙar daɗi sosai musamman idan baka da tsoro. Tabbas ni lokacin da na ƙetare ruwa ta jirgin ruwa ranan farko sai da naji tsoro saboda tsoron kada wani abu yazo ya faru. Kuma haka maka sallake jirgin ruwan na ji daɗi sosai. Mun tsallake lafiya cikin ƙoshin lafiya. Allah ya kiyaye, ya tsare mun tsallake kuma abu yana da daɗi sosai.

Wane gudu na fanka ka fi so? Eh gaskiya gudun da fankan da na fi so, na fi so in sa shi a, a lamba biyu saboda bana so in ga fanka yana gudu sosai. Yana ba da iska fiye da tunani saboda idan iskan yayi yawa yana sa mutum mura. Musamman dai ni, yana sa ni mura sosai, sai sa bana so a cika gudun sa yayi ƙarfi. Ha har da de sani mura ya cutar dani, shiyasa nake son insa fanka yayi gudun sa number biyu.

Ku gayamana me gida yake nufi a gareku. Eh gaskiya gida yana nufin abu mai kyau a gurinmu saboda gida yanada matuƙar muhimmanci a rayuwa sosai. Saboda ni duk inda naje, ni hankalina baya kwanciya idan ba wai gida nadawo ba. Shiyasa gida yana da matuƙar muhimmanci saboda a gida inada iyalai, a gida nake da iyaye da ƴan'uwa duka. Munada family house kusan ƴanuwana kaf a gida ɗaya muke zaune. Shiyasa duk ba inda nake dashi inda yafi gida. Gida abune wanda a bana mantashi.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh gaskiya ina son kallon faɗuwar rana saboda ni idan rana ta zo za ta faɗi. Hauwan kallon ta nake ina jin daɗin kallon ta. A dalili saboda tana rage zafi sannan kuma idan ta tashi shigewa za ka ga kalan ta ya canza, yanayin ta ya canza. Tana da daɗin kallo hasken ta baya cutar da ido bawai haske bane sosai kaman yacce idan tsakiyan rana tayi. Shi yasa nake jin daɗin kallon faɗuwar rana. Ina so in ga rana za ta faɗi kullum nakan hankalta domin na duba na ga yanda take faɗuwa.

Ku gaya mana gami da adashi. Eh gaskiya adashi abu ne mai kyau sosai sabida a ni ina cikin adashi kuma ina yin adashi. A'a dan da adashi ne na siya kayayyaki na mallaki abubuwa da dama a rayuwa na sabida idan nace zan tara kuɗi haka kawai. A ba tare da nayi adashi ba bana iya tara su. Dan ko na ajiye sai naje na karɓa na kashe. Amma idan adashi ne yauwa nakan tsaya na shiga adashi nayi zubi biyu har zubi uku in dinga zubawa in yi haƙuri da cin daɗi na sannan kuma sannan in gaba in cigaba da zubi a hankala a hankali har lokacin kwasana yayi sannan na je ne dukkan abin da zanyi da shi. Amma ba kowane kalan adashi nake shiga ba. Nakan shiga adashin mutanen da nasan basu wasa sabida wani sa'in za'a cin yema ka kuɗi.

Ku bamu labarin ranar da jikinku ya ji ƙarfi sosai. Eh, gaskiya ranar da jikin mu ya ji ƙarfi sosai, sabida a ranar da ina tashi da safe na je na kai kuɗi, a an sa mun kuɗi da daddare. Wani bashi da nake bi aka sa mun shi a akant ɗina. Tabbas na ji daɗi ranar sosai. Ina wayewan gari da na tashi, a naga kuɗin nan a akant ɗina sai na samu ƙarfin jikina sosai. Naji jiki a yayi ƙarfi sossai sabida menene. A na samu kuɗi, na ji kuɗin da ban san, ban yi zatto ba, ban yi samma'ni ba. Tabbas na ji ƙarfin jikina ranar sosai.

Yanda dattijo yake gyara mutum da karin magana ba tareda fushi ba. Ku faɗa gameda wannan dabarar. Gaskiya, dattijawa suna matuƙar ƙoƙari wurin yanda suke gudanar da lamuransu. Aaa su bambanta kansu tsakaninsu da yaro da kara-karin magana. Aaa sabida idan kai kayi abu yanzu za a faɗa maka magana ba tare da an zage ka ba an maka zagi ko cin mutunci ko kuma an buge ka a ko an nuna fushi ba. Ana maka hannunka me sanda ne kawai za kaga sun gudanar. Sun ma karin magana wanda za ka ji, aaa za ka gane cewa lalle wannan maganan dole ko ka-ka ɗauke ta sabida magana ce wacce dattawa ne sukayi ta a ba yara ba. To kuma magana ce wacce dama an ce duk abin da babba ya hango yaro ko ya hau dala da goron dutse ko ba zai iya ganinsa ba. Shiyasa ko idan dattawa sukayi karin magana, ha sukayi wa mutum magana za ka ga sai mai tunani ne ma zai iya gane inda suka dosa.

Kana cije farce? Ƙwarai kuwa, ina cije farce sabida na riga na saba cije farce sabida duk da farce yanayin fito a hannuna, koya ya yake ba wuya kawai idan zan saa haƙuri ka ga na cije shi, na cire shi. Yawanci ma a sosai, tattali mahaifiyata ta kan ce mun daina cije farce na dinga amfani da reza wurin gani na yanke shi amma a'a, ni kuma na riga na saba cije shi da haƙorina. Haka kawai binibini hannuna yana bakina, na cire shi sai ta ringa ce ma in bari sabida ko danda ita na ke tarawa. Ina sa haƙori, addakin yana shiga cikina ni kuma na riga na saba amma kuna so ko na bari wata rana saboda cije farce, na riga na saba shi.

Ina kake ajiye makullenku? Eh ina ajiye makullena ne a cikin ɗaki da kwai sama da na buga kusa, saboda hannun yara ba zai kai ba. To anan nake ajiyewa daga ni sai matana itama hannunta ne zai kai amma saboda kada yara su ɗauka su je su batar mana, shiyasa na buga ƙusa a cikin ɗaki a nan sama. Da na shigo ɗaki na dawo a nan nake saka gelewa. Kuma idan zan fita a nan nake kai hannuna domin in ɗauki makullena na cire nayi gaba. Sai ya sa a sama nake, a sama nake na buga ƙusa wurin ajiye makullena. Nan ne nake ajiye makullena domin kada su zo su bata ko kuma a ɗauka a jefa mun shi wani guri na zo nai ta nema. Shiyasa nake ajiye makullena a sama.

Ku bamu labarin a wata mashahuriya a kusurwa ko wurin taro a unguwarku. Eh, gaskiya wata mashahuriyar a, a, a abin da yake faruwa a wurin, a dukkan yini shine anan majalisan mu ne. A muke zama dukkan yini a nan majalisa bakin titi wurin mai shayi. Anan muke zama muke yin hira duk wanda ya dawo daga kasuwa kafin ya shiga gida wani ma sai ya shiga gida sannan yake fitowa mu zauna mu yi ta hirarma anan gurin. Anan muke tattauna abubuwan da ya kamata mu tattauna na ci gaba a anguwa. Ko dama meeting za muyi anan muke zama. Nan ne bakin titi majalisa gurin mai shayi dukkan mu samarin anguwan mu dukkan mu anan muke zama. Mun saba da zaman nan kuma mun jima mana zaman wurin. Dan anan ne gurin da dakwai bishiya a gurin saboda dakwai iska ba rana.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abinda nakeyi da safe lokacin da na farka shine idan na farka daga bacci, a nakan tashi na shiga bayi, nayi fitsari nayi tsarki. Sannan nayi alwala nayi sallah bayan nayi tsarki nayi alwala nayi sallah ahh nakan zo ahhh sannan nayi brush na wanke baki, bayan na wanke baki nayi brush. Sannan nayi wanka. In nayi wanka sai na zo na shirya abinda zan ci. Idan na shirya abinda zan ci sai na sanya sutura. Idan na sanya tufafi na, na shirya tsab sai na shirya na tafi wajen aiki. Hakan nake yi kullum idan naje wajen aiki. Da sai yamma nake dawowa. Abinda nakeyi da safe kullum kenan.

A ganin ku mene ne bambancin tsakanin rayuwar ƙauye da ta birni? Gaskiya a ganina bambancin tsakanin rayuwan ƙauye da ta birni ba wasu abubuwa ba ne guda biyu ne na daga biyu ne zuwa uku. Na farko shi ne rayuwan a, a birni shine za ka ga a, da akwai wayewa sosai a tattara mutane. Wayewa a, na irin ganin abubuwa na zamani, abubuwan da suke da kyau sosai na amfani na sauƙaƙa rayuwa. Sannan kuma shi a ƙauye za ka ga da akwai akasin haka. Za ka ga yanda suke rayuwansu. A sannan zakaga rayuwansu sai a hankali shi kuma a birni zakaga da kwai gurin buɗe ido. A gurin yawance abubuwa duk wani abu da yazo na zamani za ka ga a birni za kazo kagan shi. A, sannan kuma na biyu sannan a makarantu manya manya za ka gani na wayewa na islamiya na wannan za ka ringa ganin su. A birni suke yawanci ba a ƙauye ba. A sannan kuma shi ɗan ƙauye za ka ga yanda yake gudanar da rayuwansa. Za ka ga a, shi yawanci za ka ga ba wayewa a ciki. A kuma shi na ɗan birni za ka ga da akwai wayewa sosai a ciki.

Wane makamashin girki ake amfani dashi a gidanku, daga itace zuwa gas, ku faɗa a canjin da ya faru? Eh gaskiya, makamashin girkin da muke amfani da shi a gida a yanzu shine muna amfani da gas da kuma gawayi. Domin sune makamashin da yanzu mafi akasari muke amfani dasu. Idan kaga munyi amfani da ice, sai dai idan za'a yi babban abinci, za'a ɗora babban tukunya ko suna ko biki ko wane abu, za'ayi wani ɗan sha'ani, shine ake amfani da ice. Saboda abincin ya fi dahuwa tun da abinci ne da yawa, to shi ne muke amfani da shi. Amma muna amfani da gas da kuma gawayi muzo mu sayi gawayi a bada wuta ayi girki dashi shine abunda muke amfani dasu yanzu.

Yaya iyalai suke shirya kuɗin makarantar da, ah, farkon sabon zangon karatu? E, gaskiya yanda kamar ni dai da nake shirya, ah, kuɗin maka-- zan kuɗin makaranta, ah, na zan-- na zangon farko karatu, sabon zangon farko na karatu shine, ah, dama tun kan lokaci ma ya yi na kan ɗan shiga adashi na wanda nake tattara kuɗina kaɗan kaɗan kafin lokaci ya kai sabida domin na biya, ah, na ga na samu na biya wannan kuɗin na riga na wuce ba tare da an zo an min tsaye ba ko an takura min a kan, dole sai na biya ba.

Idan lafiya ta ɓaci, menene matakin farko a gidanku? Gaskiya idan mutum bai da lafiya a gidanmu ko kuma mutum yana jin jikinsa a rashin lafiya, na nema ya kama shi. Mataki na farko da muke fara ɗauka shi ne muna garzayawa ne asibiti domin mu je asibiti. Likitoci su gwada menene ke damun mutum. A saboda kada a zo a danga cuta daban magani daban. Idan aka je likita ya duba mutum, ya tabbatar mana da a kai maka duka wani gwaje-gwaje da za a yi. In aka gama, akan tabbatar ma mutum da dukkan abin da yake damunsa. Daga nan sai a ɗora mutum a kan magani. Idan kuma muka ga ba na asibiti bane, a'a na gargajiya ne, to mukan dawo gida mu nemi magunguna na gargajiya domin a yi amfani da su don mutum ya samu lafiya. Ba ma barin mutum a gidanmu mutum ace wai rashin lafiya tazo ta cimmai bai har ta kada shi ta yawaita ta tsananta a jikinsa sannan bakai zuwa asibiti. Tun matakin farko, kana jin alamar rashin lafiya, dama muke zuwa mu kai mutum asibiti domin a yi masa gwaje-gwaje sannan abi dukkan ƙa'idodi na magunguna.

Ku bamu labarin masu barƙwanci a inta-a intanet da kuke kallo. Gaskiya masu barƙwancin da muke kallo a intanet shine dakwai Danfo wanda nake kallo. Da kawai Gfresh Al Amin a Kano State Material wanda suma suna da barƙwanci. Shi ya ce dama shi a wannan sukiburutsunsa yake samun kuɗi. Shi Gfresh Al Amin. To shiyasa suna jin daɗin kallon shi saboda wani lokacin yana son nishaɗi. Mana dakan a sa intanet na kunna waya na domin na labo wasu na saurare a barkwancinsa domin na don samu nishaɗi. To su nake kallo a intanet domin na samu nishaɗi, Gfresh Al Amin da Danfo.

Yaya tsarin yininku yake canzawa a, a ranar ruwan sama? Gaskiya tsarin yininmu yana canzawa a ranar ruwan sama sosai. A, saboda mu, ni mai sanyi, son zirga-zirga sosai kuma nakan zauna a waje ne domin hira. To don haka idan aka yi ruwan sama, a dole ko kome ya canza. Don idan aka yi ruwan sama, gari yana yin sanyi. Wani lokacin aka ji ma ma ana ruwan ma, a zaka ga gabaɗaya ba za ka iya zaman wajen ba kuma yawce yawce ba zai yi ba. Shi ya sa wannan me yake canzawa idan aka yi ruwan sama. Don haka in ba a yi ruwan sama ba, komai yana tafiya yanda ya kamata amma aka yi ruwan sama, dole ne yininmu yake canzawa.

Ku bayyana yanda kuke neman bayani a yanar gizo. Gaskiya yanda nake nemar bayani a yanar gizo shine ah kaman baya nai na labarai indan ina buƙata ah Facebook shim inasa samu ah Twitter ma ina zuwa na samubaya nai i ɗan abu na faruwa yanzu zakaga duk ya bake duniya ko facebook ko twitter zakaga shiyaringa trending mutane sunata nemanshi zakaga shi yake yawo a yanar gizo to ina amfani da wannan. Sannan kuma idan abune wanda ban sani ba, ah, ina amfani da ChatGPT domin na yi tambaya. Ah, da mana amfani da Google amma yanzu kana neman ƙarin bayani, ah, za ka yi amfani da ChatGPT wanda zai bayyana maka kome kake tambaya, za ka same shi cikin sauƙi.

Ina kake cin abinci a wurin aiki. Eh, inda nake cin abinci a wurin aiki dai ko wani cafeteria, gidan abinci ne kusa, ah gaskiya sun iya abinci sosai. Anan wurin muke zuwa mu ci abinci kusa da wurin aikinmu ne. Ah saboda matan sun iya abinci sosai kuma su kaɗai ne suke yin ah abinci mai daɗi anan kusa da mu. Soran dak abincinsu bai da daɗi gaskiya sai sa muke zuwa ah wurinta domin mu ci abinci mu samu kwanciyar hankali da natsuwa.

Ina kake ajiye hoton, hotunan wayarka? Inda nake ajiye hotunan wayana yanzu na maida su a Gmail dina. A nan nake saving din hotunan wayana sabida gudun kada ka zo ka yarda waya ka rasu, amma nasa su a Gmail. A sai in ga duk wayan da na siya ta. Na ɗaura Gmail ina tu akan wayan na canzawa. Na ɗaura, na dawo hotunana ne. Siya sa akan Gmail nake ɗaura hotunana domin gudun kada in zo in yarda su ko na rasa hotunan gaba ɗaya. Inda nake ɓoye su ke nan.

Ku gaya mana lokacin da abinci bai yi kyau ba. Eh gaskiya lokacin da abinci bai yi kyau ba, wata rana ne a makaranta na dawo ina jin yunwa da sauri kawai na zo na ɗaura abinci. Ina girki, na haɗa kayan abinci na yi komai, abinci ya fara ah dahuwa kenan. Nan kawai sai wani abokina ya zo ya ɗauke ni da hira. "Ah ashe na manta ban sa magi ba." Ah na je mu kai ta hira da shi ne, ina tunanin duk na yi haɗa-haɗe na. Sai daga abincin ya dahu na zo na sauke, sai na zo na ga ai abincin nan fa. Ina zubawa zanci sai na zuba. Ina bursar da shi saboda babu magi, babu taste ba komai a ciki. Abincin salam, shine nake gaya ma abokin nawa "kai kazo ka ɗaɗ ɗauke ni da surutu kasa ni gaba ɗaya nayi abinci mara ɗaɗi ban sa magi aciki ba."